Abincin da nake na fi so a cikin abincin gargajiya shine, ah, miyan yakuwa da biski. Wannan yana ɗaya daga cikin abincin da na fi so na gargajiya. Musamman ma idan miyan yakuwan yana da ƙasusuwa a ciki kuma ya ji gyaɗa sosai. Wannan ina son sa matuƙa.

Inda kai musulmi ne kuma kana zama a arewacin Najeriya, babu rana mafi kyau ga kowane musulmi da ya wuce ranar Juma'a. Saboda rana ne wanda yake da, ah, dumbin, ah, alkhairai a cikinsa, wanda ya haɗa da abubuwa da dama. Akwai mutanenmu wanda musamman ma sun zaɓi ranar Juma'a domin su dinga yin sadaka sosai. Kuma ranar Juma'a rana ne wanda mutum zai yi wanka, ya sa sabon kaya idan zai iya, ya fesa turare, ya tafi masallaci. To ba rana mafi kyawu a mako da ya wuce ranar Juma'a.

Eh a gaskiya inde son samu ne ni na fiye son shinkafa. Saboda shinkafa ana iya sarrafa shi ta hanya iri-iri, ta yadda mutum zai iya cin sa. Akan iya dafa farar shinkafa haka a ci shi da jar miya. Sannan kuma akan iya dafa shinkafa da wake a sa masa mai da yaji da ɗan salad a ci. Sannan kuma ita shinkafa karan kanta ana iya mayar da ita biski. Ana iya sarrafa shi abubuwa da yawa, saboda haka ni gaskiya na fiyevson shinkafa a kan tuwo.

A mafi yawanci idan a lokacin hutu ya yi ni nakan iya zuwa waje na shakatawa musamman. Idan kuma ya kasance a ranar ko irin na ƙarshen mako misali ranar Asabar ko Lahadi nakan iya zuwa in je in motsa jiki sannan kuma nakan iya zuwa wajen nishaɗi kamar wurin kallon a subbol ko finafinai haka.

Eh tabbas ina iya amfani da ajiya a yanar gizo, musamman ma a Google Drive. Nakan iya amfani da Google Drive in ajiye wasu abubuwa na masu amfani wanda ya ƙunshi na aikina na intanet ko kuma dai wanda ya ƙunshi wani ɓangare na makaranta na da dai sauransu.

Ai turare abu ne da ya kamata kusan kowa ye, maza da mata, maza da mata duka su dinga amfani da shi. Saboda jikin ɗan adam jiki yakan iya yin wari a kowane lokaci, musamman ma idan mutum a farko farkon balaga ne. Saboda haka yana da kyau mutum ya dinga amfani da turare kullum ba mani ba.

A gaskiya, a, a bokiti da muke da su a gida ba shi da adadi. Su na nan da yawa. Sai dai bokitin sun ƙunshi akwai na roba, sannan kuma akwai na ƙarfe. Akwai kuma wanda ake ajiyewa a cikin banɗaki domin a dinga wanka da shi ko kuma a kan yi wani bukatu da shi. Sannan kuma akwai wanda musamman aka ware na ɗibar ruwa. Sannan kuma akwai wanda musamman an ajiye shi domin a dinga zuba ruwa ana ajiyewa domin a yi amfani da su. Su na nan dai da dama amma ba su da adadi a cikin gidanmu.

Mafi yawanci na fiye cin abincin rana da misalin ƙarfe biyu haka bayan mun yi sallah a zahar, domin ni, a nakan iya karyawa da wuri kamar misali kamar ƙarfe takwas haka. Sannan daga baya sai na je in lokacin cin abincin rana ya yi kuma sai bayan na yi sallah a zahartu kunna nake cin abinci na.

Kuɗin wutar lantarki a unguwar da nake misali kamar naira dubu biyar muke biya. Amma akwai wasu wurare da akan iya biyan fiye da haka saboda yanayin, ah bada wutan. Ko wane fida yana da iya adadin wutan da ake bashi. Akwai fidan da ake basu wuta ko yaushe misali kamar ana iya basu awa goma sha takwas zuwa sha tara a rana. Mu kuma fidar da muke da shi kuma iya awa shida kacal ake bamu a rana. Wata ran awa shidan ma baya cika awa huɗu zuwa shida haka dai. Shi ya sa kuɗin da muke biya ɗin bai kai na sauran wurare ba. Naira dubu biyar kacal muke biya amma wasu wurare akwai wadanda suna biyan naira dubu goma sha biyar wasu har dubu ashirin ma.

Eh, ya danganta daga yanayin yadda, a, ita kurar ta kurara a cikin gida. Domin a cikin gidanmu akwai wajen da an zuba tiles, akwai wajen da kuma an zuba interlock, akwai wajen da kuma ƙasa ne haka. To a yayin da iska ya kwarara yakan iya ɗebo ƙasa a wurin da ƙasa ne zalla ya zo ya zubo a musamman waje kan tile. To in dai irin wannan ya faru nakan iya share kan abunanna har sau biyar ma. Amma in dai babu irin wa'yannan abubuwan bai wuce sau biyu zuwa uku nake sharewa ba.

Eh ita dai burodi dai suna nan kala kala. Amma, ah, biredin da ni na fi so shi ne a inda nake akwai wani biredi da ake ce masa awa ladies. Ita wannan biredin tana da ɗanɗano sosai. Nakan son wannan biredin sosai. Biredi ne wanda yana nan, ah, sigansa daidai kuma ba shi da irin wani matsala. Dai haka tayan da dai mutum zai ci kuma yana da garɗi sosai.

Gaskiya a lokacin da nake cikin yin aiki, nakan iya tsara aikina ta daidai yadda ya kamata. Kuma nakan iya jera su, a, ta yadda wanne ne yafi muhimmanci. Ta nan zan iya jera yadda zan yi aikina ba tare da na yi latti ko kuma na yi wani abu makamancin haka ba.

Eh, nakan iya sabunta shirye-shiryen kwamfutata kusan, aah, ko da yaushe ma, domin ni mutum ne wanda yana amfani da kwamfutarsa sosai. Ko yanzu haka ma kafin na fara wannan recording ɗin, sai da na fara, aah, duba kwamfutata. Saboda haka eh, nakan sabunta shirye-shiryen kwamfutata a kowane lokaci.

Tabbas muna da wani dangantaka mai karfi tsakanina da abokan aikina. A cikin kusan kullum idan muna aiki, dukkanmu muna wasa, muna dariya, muna raha a tsakankaninmu saboda akwai mu'amala mai karfi a tsakanina da abokan aikina, kuma da kuma shugabanninmu duka, kowa kansa a haɗe. Ba ma adawa da juna, ba ma bakin ciki da juna, dukkanmu muna zaman lafiya dani da su.

A gaskiya ni asali na mutum ne wanda bai cika son shan magani ba. To amma idan mutum ya kasance ba shi da lafiya, ai dole ya sha magani. In dai lafiya ta kuma me zai sa na sha magani? Ina shan magani ne kaɗai lokacin da ba ni da isashen lafiya. Amma da zarar na samu lafiya gaskiya ajiye magani na ke yi.

Eh tabbas a nakan duba a daftarin kuɗi domin ita kuɗi abu ne wanda yake da muhimmi, abu ne wanda idan mutum ba shi da shi rayuwarsa ma ba za ta daidaita ba. Saboda haka tabbas ina daftarin kuɗi.

Eh, a gaskiya a batun buɗe taga a ɗaki ni bana yin sa. Domin shi wannan abun wasu suka za ka same su suna son buɗe taga a cikin ɗaki, amma ni a asali ni ba mutum ne wanda ya damu da irin waɗannan abubuwan ba.